Kana cije farce? Wannan tambaya da aka mun tambaya ce mai matuƙar muhimmanci. Cije farce wata aba ne wanda in ka tara ƙumba a hannun wanda in dai har ka saba da yanke ta za ka ji tana damunka. Za ka ga kana neman masu yanke ƙumba a unguwanku ba ka samu ba. To wannan abin yana ɗaya daga cikin abun da yake sa cije farce. Ni dai gaskiya ba na son cije farce saboda mu yin da al'adanmu ya koyar da mu cije farce bai da kyau. To amma kuma duk da haka ba shi yake hana wata rana in na tsintsai kai na, na tara shi da yawa a hannuna ka ga na cije shi ba. Haka yana faruwa da ni ba ɗaya ba, ba sau biyu ba amma kuma ina yin shi ne ba wai a sarran naina ba. To, yaya ne zan guje wa wannan cije farce? Ni a yan da nake tunanin yadda zan guje wa wannan cije farce kawai wani abu ne wanda in ka sama ranka za ka yi, abuto za ka yi. In ka samu ranka ba za ka yi ba, ba za ka yi ba. Saboda shi wannan cije farce da ka ke ganin shi kawai dai ra'ayi ne shi kuma ra'ayi ai riga ne. In kana da, eh, zullumin hakan to ka ga ba wai laifi ba ne a wurinka saboda kai kawai ka sama ranka haka. Zan yi, ba zan yi ba. Zan je, ba zan je ba. Na tafi na tsaya saboda duka rayuwa dai ba ta ma wuce hakan gaba kiɗiya. Ni amma dai kawai a nan nake cewa shi wannan cije farce muna yin shi ne domin wani lokaci za ku ga a hannayenmu muna tara me ake ce ma wa datti ko da dai sauransu. To wannan cije farce da kake yi zai iya zaman maka illa ko kuma wani matsala a rayuwanka saboda ya tara datti a hannunka ka je kana cije farce ya zama ya bai da kyau. Especially ma mu a wannan al'ada namu saboda in dai har ka ce kana yin shi to wata rana zai zaman maka matsala. Amma dai ni yanzu dai haka nake ta addu'a da kar a ce wata rana tunanina ko ra'ayina ya canja in ce zan fara yin wannan. To, ni dai, ni dai na bi hanya amma kuma dai hanya ne da nake so ta ɓil lemin. Yaya hanyar nan za ta ɓi lemon? Kawai wani abu ne da nake so in sassaita in na saita shi ya tafi mun a daidai yanda na tsara shi ba tare da wani tangarɗa ba. To amma fa akwai wani da na ga biyu ta hanyar to kuma shi yana so wai sai na mai hidima, hidiman kuma ma ba ma wai yanda muka fara magana da kai ba. Wani hidima ne mai zaman kanshi. To, yanzu yau dai a rana ce mai kamar rana ta Lahadi kuma rana ce wadda ka ga ba kowa ba ne yake buɗe su masana'antar shi. Wancan masana'antar da muke yin siyayya da dai kuma wasu abubuwa da za su amfana rayuwar mu gaba kiɗaya. To ina dai ƙara cewa kawai ina tunanin wannan zama da za mu yi mu bar shi sai rana irin ta yau. Sati ɗaya kenan ko? Yau daga yau zuwa ranar da za ta kai mu ta yau muna da kwana bakwai ne tun da gobe za mu ce Litini muna da Talata ga kuma Laraba har ma da Alhamis da kuma ma wai ranar da ake ce ma Juma'a. Daga wannan Juma'an shine fam za mu fara tunanin Asabar kuma har ma mu ce Lahadi. To shi kuma wancan abin ya batun shi. A wani wata za mu yi. Muna a tinkaro fa yanzu kusan watan azumi ne. Watan azumin ma saura ina tunanin in mun kai lissafi a kwanakin da suka rage bai wuce irin kwana talatin ba ko kwana ashirin da uku. To ka ga muna da, eh, watan na uku ko kuma wata na huɗu wanda ya kamata mu gama wannan tsare-tsaren kuma ya kamata mu gama shi ne akan lokaci. To ta yaya za mu gama wannan tsare-tsaren akan lokaci? Kawai haɗin kan kowa muke da bukata saboda shi abu in aka ce na jama'a ne kuma aka ce ana sosai an sa wani abu ana nema, eh, hidiman ka na ajihun ka ko kuma ana nema wani lokacin ka sai ka ga mutane wannan ya nan, wannan ya can. To amma fa wannan abin ba wai, eh, laifi ba ne saboda dama shi ɗan adam haka yake. Haka Allah ya halicce shi. Duk wani abu da ake sosai an more shi za ka ga yana zazzama kanshi. To mu ma da wannan muke cewa Allah ya bamu ikon kyautatawa da kuma tafiyar da abin yanda ya kamata. Ku kuma wa'innan shugabannin abun amana aka ba ku da kuyi abun nan, yanda aka ba ku kuyi shi.

Ina karanta jarida. Wannan tambaya ne wadda ita ma tana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu mai da hankali a kanta. Karanta jarida a wannan zamanin da muke ciki ita ma tana da mahimmanci. Saboda mene ya sa na ce tana da mahimmanci? Ta yaya za ka gane abin da yake faruwa a duniya indai ba da karanta jarida ba? Da karanta jarida za ka san wannan ƙasar ga abin da yake faruwa da shi yanzu. Kaman wannan ƙasan da muke ce ma Mexico akwai abin da ya faru a cikin ƙasan. To mene ya faru a ƙasan? Wani abu ne wanda za ka ga 'yan ƙasan wannan da wancan suna samun saɓani ko kuma tsakanin wani ma'aikaci da wancan ma'aikacin, tunda ba kamfaninsu ɗaya ba wani abu yana zuwa ya shigo ka ga ana yin wani abu da bai kamata ba. To irin waɗannan labaru ne wanda ake ƙoƙarin, allata su ta gura dai mabambanta kaman irin su social media da muke da su, yanar gizo da kuma rediyo, bakin rediyo kuma muna da abin da ake ce ma jarida. To indai har ba ka daga cikin waɗannan tsarikan ba, za ka taɓa sanin me duniya take ciki ba. Shi ya sa ni nake karanta jarida. Karanta jarida yana ba ni gudumuwa sosai saboda in san me yake tafiya a duniya. Kuma,, daɗi da ƙari ma irin jaridan da muke da su na yanzu za ka ga suna ƙoƙarin himma domin su sa saƙon. Ni wanda zai isa ba tare da kowa ya sha wahala bai gane me ake nufi a cikin wannan abun. Muna da wasu hotuna da ake flasing ɗinsa a cikin wannan jaridan. Saboda nan da nan ka gane saƙon wannan jaridan, ka gane inda aka dosa. Ni a da nakan karanta jarida kamar su goma sha takwas. Amma yanzu saboda na san yanayin rayuwa, jaridan kuma gashi ma in an kawo shi cikin unguwa ko kuma bakin titi haka bai cika wani saiduwa ba. Wani kawai da ya je bakin gurin kawai sai dai ya ɗan karanta amma ba zai iya siya ya kawo gida ba. Mu kuma da yan da muke yi a zamaninmu, mu kan je da kuɗinmu ne in muka siyo jarida mu kawo shi gida. In muka kawo shi gida muka karanta muka fahimta inda labarin ya sa makaba kawai shi yake nan. Mu mun san daga nan bamu da wani matsala to me ya rage mana kawai? Wannan takarda kawai za mu ɗauka ne mu fita waje da shi. In muka fita mu nema wani wanda yake wani sana'a, sana'an da shi wannan takardar za ta amfanar da shi sai mu fara tunanin waye muka fi kusa da shi domin mu bashi wannan abun saboda ya amfane shi. Za ka ga yara suna rige-rige domin su anso wannan abun saboda in su ma sun san sun kai ma me wancan abun da zai amfana da wannan abun akwai nuta goma shi da za a basu suna maza-maza suna Allah-Allah su je su kai mai domin su samu nuta goma shi wanda zai amfanar da su. To amma mutum da dama mu ba baƙin ciki a ranmu ko wa mu nama ne kuma da ma mu abun da yake ranmu. Wannan jaridar da muka je muka siyo mu karanta labari kawai in muka karanta labari muka fahimta mu ajiye shi mu ba ma yara su je su kai a basu. Tunda akwai irin masu yin ƙosai ko kuma fanke da kuma abun da ake ce ma awara da kifi. Waɗannan kayayyaki ne na masarufi wanda ake yin su a gurin masana'antu. Su kuma waɗannan masana'antun wasu ba kowa bane yake amfani da abun da ake ce ma leda sai ya sa ma mutum a takadda. In ka sayi kaya kaman ka sayi kifi ko ka sayi awara sai a sa ma a cikin takadda ka tafi da shi. To su kuma suna amfani da wannan ne domin su sauƙaƙa ma kansu saboda yanayin tsadar rayuwan yanzu da muke ciki. Sauƙaƙa ma kanka shi zai ba ka daman ka ringa samun me ake ce ma wari ba kuma wannan shi riban shi yake riƙe da wannan kasuwancin naka. Tunda dai yanzu zamanin da muke ciki in ka tsaya kai lissafin riban ma da ake samu su kansu a kayan ma riban dai ga dai nan ne yana dai tafiya amma kuma dai ba wai yanda ake so ba. Tunda dai yanda ƙasan da muke nan ta koma sai dai ta haƙuri. Wannan shi kuma haƙuri ina tunanin indai mutum zai yi shi to shi dama Allah su bani wata ala kawai abu ɗaya ne yake so. Indai ka yi haƙuri ka gode mai zai ƙara maka to kuma ka ga ba kowa bane yake da wannan haƙuran. Indai amma ka yi shi zai ba ka nan da ba da juma ba kuma wannan ƙaramin kaɗan ɗin da ka raina wata rana sai ya zama mai yawa ya kai ka matakin nasaran da bai kai kanka baka taɓa wannan tsammanin ba. Ita dama haka rayuwa take. Shi ya sa ka ɗauke rayuwa da sauƙi. Kar ka ce za ka zafafa ko kuma ka yi sai kaya abu ka za a lokaci kaɗa. Aaa kabi komai.